Kana shan magani kullum? Eh ina sha. Nakan sha magani a kodayaushe musamman a lokacin da ya kasance ba ni da lafiya. Saboda shi magani yana da matukar tasiri ga ɗan adam. A duk lokacin da ka kasance ba ka da lafiya yana da kyau ka samu magani mai kyau, ka je asibiti a baka ma a auna ka, a duba ka, a ga lafiyarka, a gano abin da ke damun ka a kuma ba ka magani. Idan aka ba ka magani to ka sha wannan maganin yadda ya kamata. Ka bi dokoki da ƙa'idoji waɗanda likitoci suka gindaya maka. Kada ka yi yadda kake so ko ka rage sha ko kuma ka ƙara fiye da yadda aka ce ka sha. Idan ka yi haka za ka cutar da lafiyarka hakan kuma maimakon ya ba ka lafiya sai ya ƙara maka ciwon ko kuma ka jawo ma kanka wani ciwo daban.

A gaskiya ni dai na fi son yanayi na damina, saboda yanayi ne wanda za ka je ka ce wa kana cikin nishaɗi da farin ciki. Gari zai yi kyau, za ka ji sanyi, za ka fita yawo ka ga daji, ka ga ganyaye tsanwaye sun yi kore abun gwanin ban sha'awa. Sannan kuma idan ka dubi sama za ka ga gagizagizai nan sun yi yanayi mai kyau. Wani lokacin ma ka ga rana ta fito, wani lokacin ma wannan gizagizai suka rufe rana. Sannan idan ka tafi ƙauye, za ka samu ƙoramu duka sun cika gaya shi nan ga 'ya'yan itatuwa nan. Diz za ka ga cewa yanayi ne mai kyau. Tsuntsaye suna ta yawo suna shawagi a cikin sararin samaniya. Sannan kuma a wannan lokacin za ka sami cewa mutanen ƙauye suna farin ciki sosai, saboda suna samun abinci isashshe wanda suke ci a wannan lokacin. Za ka same su akwai ganye wanda yake zuwa a lokacin damina, wanda mutum ma ba sai yayi abinci ba zai ɗebo wannan ganyen ne ya zo ya sarrafa shi yasan yadda zai ya ci. To gaskiya ni dai na fi son yanayi na damina saboda yanayi ne mai matukar alfanu sosai.

A gaskiya yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci gare ni, a nakan zauna na ware lokaci, a in samu biro da takarda in lissafa dukkan abubuwa na wanda suke da muhimmanci gare ni. Musamman abubuwa wanda nake yi na ci gaban rayuwa ta na gina gobe na, a nakan ba su muhimmanci sosai saboda su ne tushe wanda ya kamata a ce mutum ya bawa muhimmanci don ganin cewa ya gina kanshi ya dogara da kanshi bai dogara da wani ba. Musamman ayyuka da kake yi na yau da kullum, a wanda kake samun, yan canji kake samun kuɗaɗen da kake hidimar ka ta yau da kullum. So wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai saboda haka nakan ba shi muhimmanci. Domin ko da rashin lafiya ta same ka wannan ayyuka da ka yi ka tara ƴan kuɗaɗe su ne za su taimake ka har ka kai ga cewa ka nema lafiya. Amma a lokacin da ya kasance ba ka bi wannan hanyoyi ba wanda za ka taimaki kanka, idan lokaci yayi wani abu ya same ka sai kaga kaje nan kaje nan kana nema a taimaka maka ƙarshe kuma a wannan taimakon ba za ka same shi ba.

Eh gaskiya nakan ci tafarnuwa. Saboda tafarnuwa abu ne wanda yake da matuƙar fa'ida sosai ga lafiyar ɗan adam. Tafarnuwa dai kamar yadda muka sani wani sinadari ne ko in ce wani itace ne wanda ake amfani da shi wurin daka yaji da sauran abubuwa. Sannan tafarnuwa tana da tasiri sosai wurin magance matsalolin da suka shafi sanyi da sauran su dai. Tafarnuwa dai da muka sani masana sun lissafa alfanu ko in ce fa'idojinta wanda suna da matuƙar yawa. So ita dai tafarnuwa an so mutum ya riƙa cin ta musamman a lokacin sanyi ko kuma lokacin da ya ji cewa ya kamu da mura ko kuma mura tana neman ta kama shi. So idan so samu ne mutum ya samu wannan tafarnuwai ya riƙa yin yaji da ita ko kuma ya riƙa sawa cikin ruwan shayi yana sha. Wannan zai bashi kariya sosai ga lafiyar jikinsa sannan kuma zai magance mashi wasu matsaloli wanda ma shi bai san su ba. Shi yasa za mu ga cewa Larabawa sun yarda da tafarnuwa wanda akwai ganyayen shayi wanda aka yi su da shi wannan sinadari na tafarnuwa wanda akan sa shi cikin shayi a riƙa sha. Tafarnuwa dai kamar yadda muka sani saboda fa'idarta ne yasanya Hausawa suke amfani da ita suna sawa cikin yaji domin daka yaji don yayi ƙanshi yayi daɗi wanda akan bawa mai jego idan ta haihu wannan yajin tana ci wanda al'ada ta Hausawa cewa wannan yajin yana ƙara mata lafiya. Haka kuma za mu samu cewa tafarnuwa akwai man tafarnuwa wanda ake yin shi daga ita tafarnuwai akan sa shi cikin kwalabe ana siyarwa wanda yanzu idan mutum ya je shaguna irin na su Islamic chemist zai samu wannan man tafarnuwa ana sai da shi. Man tafarnuwa yana da matuƙar muhimmanci sosai shima ana yin amfani da shi ne wasu na sha wasu kuma suna shafawa domin yana magance matsaloli da yawa wanda suka shafi lafiya da sanyi da kuma fata. Tafarnuwa dai kamar yadda masana suka yi bayani cewa tana da tasiri sosai a wurin tsaftace haƙora za mu ga cewa wanda haƙoransa suka kasance sun yi datti sosai ko wani abu ya kama sun yi irin jan nan. Idan ya samu tafarnuwa yana goge bakinsa da wannan tafarnuwai. Wannan zai sanya bakinsa ya haske ya koma babu wannan cuta. A addinance kuma tafarnuwa tana da wari wanda addinin Musulunci ya haramta mutum ya ci tafarnuwa ya tafi masallaci saboda akwai wasu daga cikin mutane wanda ba su son shi warin tafarnuwa. Wanda in sun ci wannan tafarnuwai warin ta zai sanya masu wani su riƙa jin ba daɗi. Ko ni misali kamar yanzu karen kai na ni ɗin nan da nake magana bana son warin tafarnuwa. Ko da ruwa na je sauwa wani wuri ko wani shago idan har na ji wannan ruwan yana, yana ƙanshin tafarnuwa to zan wanke shi ne. In kuma na wanke shi bai wanku ba to wannan ruwan ba zan sha shi ba. Saboda ni bana son warin tafarnuwa ko in ce ƙanshin tafarnuwa amma kuma idan aka sawa ta cikin yaji aka daka nakan ci wannan yajin sosai saboda in dai cikin yaji ne tana ƙara mashi daɗi tana sa mashi ƙamshi mai daɗi sai ka ji yajin tasting ɗin shi ɗanɗanon shi ya sauya ya koma yana da daɗi. To wannan ke nan. Sannan tafarnuwa dai abu ne wanda yake ƙanana ana kawo ta buhunna buhunna wurin kuma kasuwancin ta za mu ga cewa tafarnuwa tana da tsada. Saboda idan kaje kace a baka tafarnuwa ta nera hamsin ko ta naira ɗari wanda za a baka sai ka gan ta ɗan ƙadan ne. Idan kaje kasuwa za mu ga cewa kamar irin manyan kasuwanni na birane da na ƙauyuka musamman na ƙauyuka jan anfi samun ta da sauƙi. Saboda ba ko'ina bane ba ake yin noman tafarnuwa. Za ka samu wasu wuraren ana noma ta wasu wuraren kuma noman ta yana masu wuya. Amma sai ka samu cewa duk da wuyar da take yi tafarnuwa ba ka taɓa samun cewa ta yanke ace an neme ta a kasuwa babu. Saboda muhimmancin ta ya sanya ƴan kasuwa suke zuwa duk inda suka sani domin su samo wannan tafarnuwai su kawo ta domin al'umma su siya su amfana da ita.

Eh, nakan je kasuwa a lokaci bayan lokaci. Musamman lokacin da wasu mahaukatan kuɗi ko in ce wasu baƙin kuɗi suka dira aljihu na. To wannan lokacin nakan shirya takaras ta Kano in je kasuwa domin in yi siyayya, in sayi abubuwan da raina ke so. Da yake ni dai gaskiya ina son abubuwan da suka shafi sutura, takalma, agogo, glasses na ido, tabarau kenan da ake sakawa. Nakan shiga in je ka-- in je shaguna in sayi waɗannan in kuma sayi turarurruka masu ƙanshi wanda in na yi wanka, zan fita irin zan je wani wuri ko zan je hira in sanya wannan tufafin in fita ina ƙanshi. Sai dai ban cika zuwa yin siyayya ba a kasuwa. Musamman abubuwan ya kasance ƙanana ne wanda zan iya samun su a shaguna na cikin unguwa. Nakan je kasuwa ne a lokacin da na ji cewa abin da nake nema in siye shi babu shi sosai a cikin unguwanni. Ko kuma wannan abin idan zan saye shi a cikin unguwa to zai yi matuƙar tsada. To a wannan lokacin sai in ƙi sayen shi a cikin unguwa, in je kasuwa in sawo, in zo in yi amfani da shi. A wasu lokutan kuma idan zan sayi abubuwa da yawa ɗinnan irin ko za muyi wata hidima ko biki ko wani abu a wanda wani taro dai da za muyi wanda muke buƙatar mu sayi abubuwa da yawa, to wannan lokacin sai in je kasuwa. Saboda idan shagunan cikin unguwa ne za ka yi wannan saye, za ka kasance ka sayi abubuwan ne da tsada saboda su kan su wannan 'yan kasuwar nan cikin unguwa suna zuwa ne a kasuwansu su yi. To a lokacin da ya kasance ni ma ina da buƙata mai yawa ga wannan kayayyakin to nakan gujema su waɗannan shaguna na ƙananan 'yan kasuwa na cikin unguwanni. Ni ma in garzaya in je kasuwa domin ni ma in samo wannan sauƙi da rahusa da rangwame da ake samu a kasuwa. Kamar yadda muka sani dai kasuwa wani babban muhalli ne wanda yakan tattara masu saye da masu siyarwa. Akwai kasuwanni waɗanda suke na sati sati, akwai kasuwa na wata wata, akwai kasuwannin ma da suke ci shekara shekara. Kamar akwai wata kasuwa da ake ce ma Kasuwar Duniya wadda kusan wannan kasuwar tana ci ne duk shekara wanda dandazon 'yan kasuwa ke tattaruwa a wani wuri na musamman domin kowa ya zo ya baje hajar da yake siya da yake siyarwa. Mutane kuma su tanadi kuɗi su je su siya domin su ajiye don hidimominsu na yau da kullum.

Eh tufafina nakan wanke su ne a duk lokacin da na ga cewa sun yi datti. A wani lokacin za ka sanya tufafinka amma ka je wani wuri inda babu hayaniya ko babu ƙura ko babu wani dai abu wanda zai sa kayanka suyi datti. Musamman in ka je wani wuri, wani taro ne ko wani, wani taro na wani shagali da akayi ko wani biki irin kaje din nan wanda akayi shi irin ɗakin taro na musamman. To za ka ga cewa wannan wurin kayayyakin ka ba su cika yin datti ba da wuri. To idan na je na dawo irin wannan tarukan ne na zo zan cire kayana sai in rataye su jikin hanga. Maratayi na kaya idan na rataye su a wannan wurin zan ajiye su ne lokacin da kuma nake da wata bukata sai in ɗauko wannan kayakin in kakkabe su in saka saboda ba su yi datti ba. Amma a duk lokacin da kuma na sanya su kamar so wani adadi mai yawa wanda har ya kai ga cewa wannan kayan sun yi datti suna buƙatar wankewa, to nakan sawo sabilina mai kyau ko kuma omo mai kyau in zauna in wanke wannan kaya in tabbatar da cewa na wanke ko'ina da ko'ina ta yadda kayan nan za su zama dattin da yake jikinsu ya fita. Musamman nakan maida hankali sosai wurin wanke wuyan riga da kuma bakin hannu da bakin aljihu da can kuma ƙasan a wando. Wanda wannan wuraren sune wuraren da suka fi yin datti, sai kuma bayan riga inda mutum ke zaunawa. Za ka ga cewa wani duk inda ya samu zai zauna. To wanda ya kasance a ko'ina yana iya zama za ka ga cewa kayayyakin shi ko in ce maka tufafin shi nan da nan sai ka ga sun yi datti. Amma wanda ba ko'ina yake zama ba duk inda zai zauna zai kasance wuri ne wanda akwai tsafta sosai. To za ka ga cewa tufafin shi ba su cika yin datti ba sosai. Za ka ga cewa ya sanya kaya wani ma sai ya saka kaya sau uku amma kai ba za ka iya gane cewa wannan kayan sau uku aka sa su ba. Saboda wanda ya sanya kayan mutum ne mai tsafta, mutum ne mai kula sosai. Zai kula da inda yana kula da inda yake zama sannan kuma bai wasa da abubuwa ko bai taɓa wasu abubuwa wanda suke datti wanda za su iya shafar tufafin shi. To wannan za ka ga cewa kayayyakin sa suna a suna ɗaukar lokaci mai tsawo ba su yi datti ba. Amma indai na lura cewa kayana sun yi datti to nakan wanke su ne in tabbatar da cewa sun wanku sannan in shanya su a cikin rana bayan sun bushe kuma in ɗauko su in linke a lokacin da ake da wutar lantarki kuma in ta dawo sai in samu a ingoge su saboda wata rana zai yiwu in sake buƙatar wannan kayayyakin. A lokacin kuma na tabbatar cewa suna nan wanke goge a cikin wurin da nake ajiye kayana. Lokacin da wata buƙatar su ta taso kuma sai in je in ɗauko su in saka in fita in je inda zanyi.

Ahhh, ni dai da safe nafi samun kuzari sosai. Saboda idan na tashi da safe nakan je in yi gudu, in motsa jikina sosai irin in je in sa takalma, ahhh takalman wasa, in fita wani lokacin nakan fita tun daga unguwarmu in je wuri mai nisa sosai. Ina tafiya da gudu, da gudu, da gudu. A wannan zai sa lokacin da zan je wurin na gaji jikina ya yi zufa, to kuma haka zan juyo da gudu. Ina tafiya ina gudu, ina tafiya ina gudu, ina tafiya ina gudu har dai in ƙara so inda zan zo wato gida kenan. A bayan na zo gida kuma zan je in samu haka ruwan zafi, haka ruwan ti haka mai zafi in sha. Idan na sha kuma zan ɗan huta na ɗan lokaci. Bayan na huta na ɗan lokaci kuma zan shiga banɗaki in watsa ruwa. Idan na watsa ruwa, na fito zan ji wani irin ƙarfi ya zo man sosai. Zanji wani kuzari sosai, sosai. To wannan kuzarin yakan sa ni jin nishaɗi sosai. Wani lokacin ma in a ce za ni wani wuri ne, nakan fita da ƙarfina ne, nakan fita da karsashi sai in je yin duk wani abu da zan yi ka ga cewa babu alamar wani gajiya ko kuma alamar cewa na jima ina aiki. Saboda lokacin da na tashi da safe duk wata gajiya da ta zo man a jiya, wannan gajiyar ta riga da ta wuce. To kuma da safe na tashi na motsa jiki, jinina ya riga da ya gudana. Sannan zan yi wanka, in ci abinci in fita. Wannan yakan ba ni ƙarfi sosai sai in ji kuma wani irin kuzari. Wannan kuzarin zai sa ni cewa ko wani aiki naji za ka ga cewa, eh lalle fa ina cikin nishaɗi sosai saboda jikina babu wata matsala, babu wani inda nake jin wani, wani alamar ahhh gajiya saboda lokacin ne na fita. Da yamma kuma za ka samu cewa mutum ne ya yi aiki, ya gaji ahhh jikinsa di ya mutu bai ma iya komai. Wani za ka same shi sai hamma yake yi. Ahhh wani ma bacci yake ji a lokacin sai ka samu mutane ahhh wannan lokacin an gaji. To gaskiya ni dai da safe na fi jin kuzari da yamma kuma na kan ji gajiya sosai.

Eh, nakan farka kamar ƙarfe biyar na asuba, kimanin da minti talatin ko da minti arba'in domin in samu dama zuwa masallaci in yi sallar asuba. To gaskiya na fi tashi ne da wannan lokacin, lokacin asuba kenan kimanin ƙarfe biyar da minti talatin. Haka ya danganta ne da lokaci saboda lokaci yana sauya. Wani lokacin, a lokacin yakan ƙaru, wani lokacin kuma yakan ragu. Amma dai na fi tashi dai kafin yin sallar asuba.

Eh nakan yi amfani da ko wanda irin kafafen watsa labarai musamman a gaskiya nafi yin amfani da Facebook saboda a nan ne nake ganin shafuka na kowane kafa. Kowace jarida ina bibiyar shafukan su na, na Facebook inda nake samun labarai sosai. Aa nake kuma karanta su, inji daɗin karantawa. Sannan kuma nakan yi amfani da lokacin da nake free sosai. Bani komai nakan shiga YouTube domin bibiya in ga waɗanne irin abubuwa ake faruwa. Wani lokacin kuma nakan kunna rediyo domin in saurara inji shin mene ne ke faruwa. Aa sai dai gaskiya ban cika yin amfani da rediyo ba sakamakon cewa yanzu wannan lokacin waya, waya ta hannu ita ce kusan komai mun yi rika yin amfani da ita ne. Ko in ce muna yin amfani da ita ne a ko da yaushe domin ganin labarai. Wani labarin ma a wani zai gani ya turo maka kai maka karanta ta. Yanzu gaskiya dai wannan kafafen sada zumunta a gaskiya su ne suke fi ɗaukar kaso sosai wurin, wurin bibiya da mutane ke yi domin neman labarai.

Eh gaskiya na fi yin amfani da hannun dama saboda mutane guda biyu ne, wani yana ana ce masa bahagu wani kuma badami. To ni kuma gaskiya badami ne. Komi zan yi, a na fi so in yi amfani da hannun dama saboda ya fi ƙarfi kuma dai komi zan yi saboda ni badami ne. Na fi yin amfani da shi hannun dama.

Eh, ya danganta da yadda na samu kaina. A wani lokacin in ina wuri inda wurin na da faɗi, nakan zauna yadda nake so. Amma idan ya kasance wuri matsatstse ne bai da faɗi sosai, to wannan lokacin nakan, aah, lanƙwashe ƙafafuna, domin dai kada in takura wa mutanen da ke kusa da wannan wurin, sai in zauna, dai-dai yadda ya kamata.

Eh gaskiya na kan yi amfani da kunnen waya a lokacin da nake kallo musamman lokacin da nake cikin jama'a. Na kunna wani abu ban so in takurawa mutane. To wannan lokacin sai in yi amfani da abin sawa a kunne na waya domin in saurari abin da nake so in saurara. Wani lokacin kuma wani abu ne na sirri wanda bana so wani ya ji ko mene ne. To lokacin sai in sa domin in saurara ne kaɗai.

Duk lokacin da na ga yaro nakan tuna cewa nima fa shekarun da suka wuce nima kamar sa nake. In na ga yana wani abu na wasa sai in ga cewa nima fa duka waɗannan abubuwan na yi su. Yanzu kuma na girma na bani tokas gaskiya nakan tuna lokacin da muke yawo, musamman lokacin da ake ruwan sama mukan shiga cikin ruwa muyi wasa sosai. A nakan ji daɗin irin wannan gaskiya sosai. Dan na ga yara irin suna wasa, a musamman lokacin damina nima sai in ji cewa gaskiya a abun na sai bani farin ciki nima sai riga tuna wa nima nayi irin wannan gaskiya nakan ji daɗi sosai na tuna a yanayin yarinta.

Eh nakan biya kuɗi ta waya. A musamman wannan lokacin da muke ciki gaskiya kusan duk wani abu da zan saya. Indai ba dolan dole ba ko ƙaramin abu ne amma indai abu ya haura dubbai to gaskiya nakan yi amfani da waya domin in tura wa mutum kuɗin shi na abin da na saya. Sai dai idan ya kasance wannan mutum bai yi amfani da waya ko kuma ba shi da asusu na, na banki to wannan lokacin sai in san yadda na yi na samu amma matuƙar mutum yana da asusun ajiya na banki to gaskiya nakan tura mashi kuɗin shi ne ta waya.

Ah lafiya gaskiya abu ce mai matuƙar mahimmanci wadda ya kamata mutum ya yi duk iya bakin ƙoƙarin shi don ganin cewa ya kiyaye lafiyar shi. A gaskiya abubuwan da nake yi na farko ina shan ruwa sosai, a na biyu kuma ina samun hutu sosai. A sannan kuma nakan guje wa cin duk wani abinci wanda na san cewa ba shi da kyau ko kuma yana gurbata ciki. To, duk irin wannan abubuwa musamman abun ciccika wanda basu da wata sheda cewa sun inganta mutane suna iya sai su ci, to nakan kauce musu domin kiyaye lafiyata. Sannan lokacin da duk na ji wata alama marar a kyau a jikina ko kuma wani baƙon yanayi nakan bincika domin in ji shin mi ke damu na kuma a ta yaya zan magance wannan. Sannan kuma gaskiya nakan motsa jiki sosai nakan kuma guje wa tunani, tunani wanda bashi da a amfani, tunani wanda ke iya sa zuciya ta shiga damuwa nakan kauce wa duk ire-iren waɗannan tunanin.

Eh gaskiya nidai ga yadda na saba, na saba cin abinci ni kaɗai. To gaskiya ban so a haɗa mun abinci da wani. Wannan yasa duk abinci idan zan ci na kan ci shi ne ni kaɗai ba tare da na haɗa da wani ba saboda cin ni kaɗai yana bani damar in yi babban loma ko in yi sauri ko in bi a hankali. In ci abinci na yadda nake so a cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali. Idan ma abincin yana da zafi in ni kaɗai ne zan bar shi har ya huce amma idan mu da yawa ne wasu suna iya ci da zafin a har ya kasance ni ƙila zafin ya hana ni ci har a cinye abincin ba tare da ni na ci da yawa ba.

Eh, babu wani adadi wanda nake yanke farce. Nakan yanke shine a duk lokacin da na duba hannuna naga cewa farce na yafi to ya taru to wannan lokacin nakan yi amfani da reza ko kuma irin almakashin nan ƙarami wanda ake amfani da shi wurin yanke farce in yanke farce na. Amma ba ni da wani takamaiman lokacin da nake yanke farce. A lokacin shi ne duk lokacin da na ga cewa farce ya fito ya taru a hannuna ko a ƙafata. To wannan lokacin sai in san yadda zan yi in samu abin yankewa in yanke wannan farce.

Eh nakan huta wurin aiki a lokacin da na gama aiki saboda wani lokacin a wurin aikin ba za ka iya samun lokacin da za ka huta ba sai in ka gama abun da ka yi. To idan na tabbata cewa na gama aikin da ni ke babu wani abu gaba na to wannan lokacin sai in samu lokaci in huta. Amma bana yin abun da ake cewa hutun jaki da kaya, ban gama aiki ba kuma zan ina hutawa.

Gaskiya na fi son kaya marasa nauyi musamman yadi, yadi wanda bai da nauyi sosai saboda ya fi daɗin mu'amala. Ko da wanke wa za ka yi, za ka ji ciwa ba za ka sha wuya ba sosai saboda bai cika riƙe datti ba sosai.

Gaskiya ya danganta ne. Zan iya cewa murya ta tana da ƙarfi saboda ni malami ne, ina koyar da ɗalibai. Hakan ya sa na saba ɗaga murya ta sosai. Saboda idan ban yi magana ba sosai ba za su ji ba. To wannan aikin da nake sanya gaskiya, zan iya cewa murya ta tana da ƙarfi saboda yanayin yadda nake yi a wurin koyarwa nakan ɗaga murya ta sosai kowa ya ji.

Eh, ina iya dafa abinci amma ba sosai ba saboda a lokacin da na yi hidimar ƙasa a jahar Gombe a gaskiya a sanda nake gida ban iya abinci ba. Amma lokacin da na yi hidimar rubutar ƙasa a wannan lokacin na kan dafa abinci da kaina. Ma atum ban iya ba har gishiri na yin yawa, wani lokacin ya dafe, wani lokacin ma maggi yayi yawa. Amma yanzu gaskiya Alhamdulillah, don abincin dai ba irin su tuwo bane. Su ne gaskiya ban sanya ake ba saboda ban taɓa yi ba. Amma don irin dafa shinkafa, taliya wannan duka ina iya wa musamman ma kamar indomi. Indomi wadda masu shayi ke dafa wa wannan nima ina iya dafa ta. Amma dai duk abun da ya shafi cewa ƙila za a yi miya ko kuma tuwo ne ko kuma wani abu wanda a ba a saba yin shi ba, ba a cika yin shi ba to sai wuya gare ni iya dafa shi. Amma dai kai tsaye zan iya cewa zan iya dafa abinci saboda abincin da dai muka saba mu'amala da shi ita ce shinkafa, taliya to waɗannan kuma gaskiya ina iya dafa su kuma suyi daɗi ta yadda ba kowa ma ne zai ci ya iya gane cewa ba mace ce ta dafa ba.

To, ni dai an haife ni ne a watan, watan biyar a lissafin kalandar baturi. An haife ni ne a watan Mayu, a wannan watan aka haife ni biyar ga wata.

A gaskiya ni dai na fi son kayayyaki masu zaƙi, musamman zaƙi na ɗabi'a irin su mangwaro, kankana. Dan kankana ma idan zan saya, na fi son a bani mai zaƙi sosai. Haka ma mangwaro shima ina son mai zaƙi sosai. Haka lemu, gwanda, abarba da sauran su. Haka musamman gwaba. Dukkan waɗannan ina son masu zaƙi sosai. Amma gaskiya ba na son gishiri. Na fi son kaya masu zaƙi.

Eh gaskiya ina motsa jiki amma ba kullum ba. Akwai lokacin da wasu watannin sai in riƙa motsawa kullum. Wani lokacin ma sai in manta sai na ɗau lokaci da dama ban yi ba. Wani lokacin sai ma na ji irin jikina ya fara ciwo sai in fara sai in dawo in cigaba. Amma gaskiya ba kullum na ke motsa jikina ba.

Eh, ina yin addu'a kullum, saboda duk lokacin da nayi sallah nakan yi addu'a. Sannan kuma irin da daddare na gama abun da nake yi, ina so in kwanta. Dan ni ban ma iya kwanciya ba tare da nayi addu'a ba. Koman tawa ma ban yi, saboda na riga da na saba yin addu'ar wannan yasa kullum sai nayi gaskiya.